Eh, hakikanin gaskiya ina iya tuƙin mota. That means kan i driving a car, yes I can drive a car. Nakan iya tuƙa mota zuwa ko'ina saboda na koyi mota kusan ince tun ina ɗan ƙasa da shekara ashirin da ɗaya. Yanzu kuma na girma zan iya tuƙa mota daga ko'ina. Nakan iya tuƙa mota daga da yake na a Sokoto, nakan iya tuƙa mota daga Sokoto har zuwa Abuja, nakan iya tuƙa mota.

Hakan yana nufin how are you doing your work with the like organizations? To na kan yi aiki da ƙungiyoyi gaskiya sosai da sosai musamman a nan ne da yake muna gurin service. Na kan yi aiki da ƙungiyoyi musamman na RWASA, UNICEF idan suka zo ga gari haka za su nemi kopas musamman in ana buƙatar wayar ma mutane da kai. Mu kan ba da contribution sosai wurin wayar ma mutane da kai.

That means which restaurant I like ko na fi so. To gaskiya, a da nake dan ne inda muke, eh abincin da na fi so gaskiya shine na kan so shinkafa da jollof sannan kuma akwai wani gidan abinci da yake a tasha a can mu ke zuwa.